Samun cinyawa kuma ai sai yanda abun da aka samu sai ya ɗauka. Amma gaskiya ba cewa zan yi ni ina fatan in samu ba amma duk dai abun da aka samu za a ansa ai. Ka ga mu dai namu mai fata ne amma babu sam mai zai biyo ba yaba.

To, ai shi rubutu da fensir kuma ai kaka yana da illa. Saboda duk inda ka yi rubutu da fensir ka kai wuri za a sa abin gogewa kuma a goge shi a rubuta wanda ake so. Amma shi in ka yi rubutu da alƙalami kaka ita zauna kuma ita ɗince kuma ba yanda za ai a canja ta. So gaskiya alƙalami ta fi fensir dukinda aka je kuma ko wani lokaci.

Toh shi abu dai ya fi muhimmanci a kasuwanci shine shine 'yan uwan sana'a. Don ko me kake kasuwanci, ko me kake sayarwa, ko me zaka saya, in ba ka da abokin cinikayya kuma ai ya zama ɓacin lokaci. Abokin cinikayya shine yafi komai muhimmanci a kasuwanci.

Kallon inuwa kuma saika ce wani ƙaramin yaro ko kuma wani wanda bai da aikin yi, eh ana gwagwar mayan duniya ina maganan zama a kalla inuwa kuma. Ai an wuce kallon inuwa tin ana yara. Kallon inuwa ai wasan yara ne kuma kwaɓan su ma muke yi. A'a bari, bari, bari karka kalla inuwa kai focusing akan abun duniya.

Ai ba wanda ba a amfani da shi, daga wa'inda suka tashi daga social media. Zuwa messages, zuwa email, zuwa WhatsApp, duka dai gaba ɗaya ba wanda ba mu amfani da shi. Dan ni ba wanda ba na tura saƙo da shi, sai dai yana danganta ne ga wa zaka tura masa saƙo kuma wane lokaci zaka tura saƙon.

To, ai tunani nake kamar lokacin kunna kendir ya wuce. Saboda gaskiya da mun yi amfani da kendir amfani na gida kuwa amma yanzu na ina muga na kunna kendir ga sola, ga rechargeable light ga komai. Kuma ka ga shi kendir har yana kawo zafi. To, ko don zafi ba a kunna kendir kuma sedai ko a kunna sola kuma rechargeable ba.

To, wancan kayayyakin ai ba ya da lokaci da za a ci gashi amma wancan kayayyakin an fi yi a baya yin shi a ranakun aiki sai dai ranakun hutu kamar Asabar da Lahadi. In ta kama kuma a yi ran Juma'a da yamma bayan aiki ina, ita dai wanki kuma ai ba abu bane da za a sa lokaci a ci dole sai lokaci kaza.

A gaskiya ne ina canje-canjen waya sosai saboda ina son amfani da wayan da yake sabo. So idan na sayi sabon waya, aka fid da wata sabo in da hali za a canja. Ko ba hali a jira tukuna sannan sai s canja.

To akwai wanda zai ce yana son wurare masu hayaniya ne. Ai ni gani nake kaman ɗan adam mutum ne wanda yafi son kwanciyar hankali. Eh to duk inda kuma babu kwanciyar hankali ai lola a buje shi. Saboda ka ga kamanni yanzun nan duk wani abu da zai jawo wani hayaniyan da bai kamata ba. Ka ga wanda ya kamata kam idan ɗan debate ne ko wani abu, ai wannan ba hayaniya. Ama ace dai surutu dai da a'a ina gaskiya bana so.

To a bayan gida ko sink hakade, dan gaskiya ni ba mutum mai son tufan miyau a waje bane. Ka ga ko don morality ko don self respect mutane su gan ka kana tufan yau yana jawo wanda ke kusa da kai ƙyama. Kuma ƙagashi ƙyama abu ne da yake sa mutum koyi luzzin abatar ko yaji wani iri. Wani ma har ya nemi ya yi amai saboda kaito. Ka ga dole ka yi a bayan gida in ta kama ko kuma.

To ai ya danganci t yanayi, idan akwai sanyi sai a zuba fanka a gudu na ƙarshe saboda ka iska ta yi yawa kuma a ɗan samu kaɗan kaɗan. Amma inda zafi kuma ai kaga dole a ƙure gudu cas aar can saboda iska ta yi daidai kuma a samu maganin zafi. Eh so gudun fanka ya danganta ga buƙatun alokacin.

To, ma shi abun sirri, abu ne da di yanda akayi, indai ka kira shi sirri, sirri da ya zama tsakanin ka kai da kanka, to kiyaye shi shine ka kowa ya sani. Eh, kiyaye shi kakka gaya ma kowa, ka riƙe shi ya zama kai kaɗai ɗinnan da ka sani kuma kai kaɗai ka sani. Da zarar ka gaya ma wani ya tashi daga sirri, don mutane biyu sun sani.

Diga maganan buɗe tagogi yana, yana, yana tasowa ne ga lokaci da yanayi. Lokutan da ka ga akwai sauro ko don gudun malaria, ai ba za a buɗe tagogi ba. Amma ka ga lokaci da akwai zafi, sai a buɗe tagogi a bar net saboda iska samu iska. Ana sanyi kuma ka ga shi buɗe tagogi bai tasowa.

Eh gaskiya ina karanta littattafai sosan gaske. Ba ma muna karanta littattafai ba, ina karanta littattafai sosan gaske. Dan ni a sati ma ina kokarinnana ga na karanta wani sabon littafi. Ayshi littafi karanta ayyana ƙara basira, yana ƙara ƙarfin, focus yanda zaka nemi kasan yauwa.

To ba wuci ɗan snacks ba irin takeaway ɗan ƙananan abu a snacks choice, abun da zai dawo maka da focus kaɗan, abun da zai tabbatar da cewa ƙwaƙwalwarka yana kan aiki. Hmm.

Zama kuma shi harda wani yanda ake so da yanda ba'a so. Ai da zaran ka samu sitting posture mai kyau. Ka don samu sitting posture mai kyau ka zauna ka tabbatar cewa ka tabbatar cewa zaman da ka yi dai ba ka saba ma good sitting posture ba kuma ba zai jawo maka ciwon jiki ba. Kai duk wannan irin zaman, zama ne da za a so yi.

Kowane lokaci mana duk lokacin da tsarkakewa ya buƙata, ai dole za a tsarkake shi eye. Dole ma tsark, duk lokacin da tsarkakewa ya taso sai a tashi a tsarkake a huta e. Shi gida shi wurin zaman kutumma, ai abinda ya kamata a ce kowane lokaci yana tsarkakene. Tsafta fa shine fa ɗan adam kuma shine lafiyan ɗan adam.

Eh to idan za a ci gaba ɗaya za a auna abun gaskiya. Na, ni ba mutum mai ɗaga murya ba ne. Eh, ni ba mutum mai ɗaga murya ba ne. Amma sai dai wata abun da nake tabbatarwa shine saƙo ya isa yanda ya kamata. Bakai ihu ba kuma magananka bai ƙaranci a kunne mai jefa. Ta sauƙa da lafazi, kowa yaji daɗi, kowa yaji daɗi shikenan amma ita ce muhimmancin, saƙo ai.

To! Ni na fi son jan nama. E, ni na fi son jan nama. Shi jan nama ya fi komi a wurina. Kaga kamar naman sa akuya, rago, yawwa. To idan aka cire waɗannan namomomin kuma ka ga sai namomomin daji, sannan sai can sama sama a fara magana. Eh, su naman tsuntsaye kaman su kaji, talotalo, ɗawisu da sauransu.

To shi maganan sharan ɗaki de, da safe dole ne a share. Sannan kuma idan an gama shara da safe da yamma. Idan akwai buƙatar share sai a share. Idan babu bukata kuma sai a bar shi da safe a share. So kaga shi sharan ɗaki sau biyu ne a rana, eh sau biyu ne.

Launi kamanya, ai launi abubuwa iri ne amma ni dai gaskiya in dai maganan launi ai ni mutum, to asalin ma ni mutum ne, ni mutum ne wanda ba zai zo ya ce wannan launin ya fi wannan ba. Sai dai a ce wanne ne kake bukata a lokaci kaza kuma wanne kake bukata wannan lokacin. So abu ne da ya danganta ga me kake bukata.

Kira aiki, wace irin kira? A'a, a ofis ne o ka ke neman ka. A'a, wani colleague ɗinka na ofis ne yake kiranka. A'a, kiran ya danganta ga aiki ne. A'a, kiran emergency daga gida ne. A'a, kiran aboki ne. To kaga kira iri-iri ne. Kiran aiki dole a ɗauke shi lokacin aiki. Kiran emergency dole a ɗauke shi ko da a kan aiki. A ke sanin sauran kira-kiran kuma a jira su a bibiye su daga baya.

To hasalima dai dafa abinci abu ne da na girmama da ita. Ba wai tsire sun dafa abinci ba ne, a'a. Dafa abinci kamar su waɗanda aikinsu ne dafa abincin ba za su kaine ba. Saboda ina da har da PGD a Food Safety Management. Eh, I'm certified. Ina da takardu da zai nuna ni mutum ne da za a iya ba, eh, hukuncin abinci, tsaron abinci, in ta kama tun daga gona har a farantin cin mutum. So maganan abinci, I'm a well skilled professional awurin.

To, ni je kayan marmari je. Ni ba mutum mai cin sweet ko cin gam ba ne, sai jiya ace ni kan ci biredi sama sama. Ina cin biredi sama sama kuma za a ce na cin biskit sai cakuleti. Eh, sai cakuleti sai kuma irin dai kayan marmarin da suke danganci madara haka dan ni mutum mai son madara ne.

To a ni gaskiya ina son wallafa ɗaki ba wai dai ɗaki yayi haske fau a'a. Aɗan samu haske kome kake nema zaka gani, kome kake sani zakayi amma kuma ba wai haske yayi fa. Mm-mm. Ya yi dai, dai, dai, dai, madai dai cide.

To, ni dai zan ce na fi son lokutan da ake samun hutu kamar su ƙarshen shekara haka, waɗanda ake kira "end of month", daga Oktoba, Nuwamba, Disamba. E, wa'annan watannin sun fi kam. Hmm, asali ma babu kamar su, sun fi ta kowane fanni, ta kowane fanni ƙarshen shekarar nan sun fi.

Tambayana ana iya jefawa daban yake da za ka jefa. Jefa dutse ya je nesa zan iya amma me ma zai kai ka jefa dutse? A kan me za ka jefa dutse? Ai wannan tambaya ce na mene ne ma ya kawo maganan jefa dutse tukuna a farko ma tukuna.

A a a a. Maganar zuwa wurin latti kuma sai ka ce aman na is kind of unprofessional. Duk in da za ka ka tabbatar ka je akan lokaci. Di especially abubuwan da ka san abu ne da ba zai jira ka ba, kai ka zauna ka je ka jira shi. Punctuality is key. Di in da za ka aka ce ƙarfe goma ne, kome zai faru ƙarfe tara da minti hamsin da tara, ya maka a zaune ka na jira. E, ka goma yaaba yi ba ka kai wurin ba. Emergency zai tare ka, ka yi calculating lokacin da emergency zai iya shigowa kamin ka kai wurin. Saboda in emergency ya shigo sai ka gama shi kuma sai ka je wurin kamin tara da minti hamsin da tara, ba a wasa da lokaci.

Toh ina amfanin aiki ma in ba za ka bi ƙa'idanshi ba? Bin ƙa'idar aiki ai dole ne, bin ƙa'idar aiki ai dole ne sai dai kuma a lokutan da su ma'aikatan suka ce maka eh an ɗaga ƙafa a lokaci ka za ka yi kaza. In ka san huruminka sai ka san cewa an ba ka ƙa'ida kuma za ka bi ƙa'ida, shi ke nan magana ya ƙare.

Ina za ka? Kuma me ke jiranka? Abubuwan da za su hukunta, ko za ka yi sauri ko kuma za ka tafi yin dai dai dai lokacin da ya kamata. Idan kana sauri kaje ka samu abu ne, za ka iya ɗan ɗaga ƙafa kaɗan yi tafiya da sauri. Ko ba sauri kake yi ba, ai an fi so a ganka ne kana tafiya dai dai dai yanda ya kamata.

Goge haƙora so biyu ne. Ka tashi daga bacci da safe ka goge haƙora. Da yamma idan zaka kwanta ka goge haƙora. Shi ke nan. So biyu ne, sai dai in, eh, lokacin da ka ci wani abu da kake ji kaman yana sauraye yanayin bakinka sai ka sake goge haƙora.

A sosai ma kuwa. Eh, ina waƙa cikin zuciya sosai makuwa, nesa ba kusa ba, ba sau ɗaya ba, ba sau biyu, Ehen, ina waƙa a zuciya kan, tsakani ga Allah sosai kuwa, lokaci kan lokaci. Eh, za a ɗan waƙe kaɗan, sama sama ana waƙewa, hmm.

Za a iya irga adadi ruwan da ake sha ne, ni mutum ne mai son ruwa sosai musamman ma lokacin zafi, lokacin da yanayi ya ɗan sauya kaɗan, zafi ya ɗan shigo. Ai mutum sai yasha ruwa bila adadi a rana, kwantitin ma da ka sha ba a iya irga shi za ka yi. A gaskiya ana shan ruwa sosai.

Yaranta abin da yafi daɗi shine inda ake abokantaka. Kaga yaranta, a ɗan fito, a je yawo, a yi labari, a yi fira, a yi wasa, a yi wasa. Inda ka gima ina kaga lokutan wa'annan wasannin. Yanzu sune kai abubuwan da zaka tuna sai ka ɗan ji daaɗi a rayuwa.

Cin abincin dare ai kamata ya yi kaɗai ga lokuta kaɗan da za kaɗan bashi yaɗan yi digesting a ciki, sannan sai a kwanta. So idan ka duba ne yaushe kake kwantawa, eh, sannan sai ka duba lokaci kaza zuwa lokacin da kake kwantawa sai ka ci abinci kaɗan jira lokuta sai ka kwanta.

To lokacin nan na ji gaske an fi son asuba. Eh asuba ya fi, asuba ya fi saboda yanayi Asuba yana wuya ka ga ko lokacin zafi ne ka ga ana zafi da asuba. Shi asuba lokaci ne da a ko ina, ya shuru, hankali ya kwanta, komi yana nan daidai ko, kai ko yana fresh.

To gashi yin kowane sati a gyara idan satittuka suka kai biyu kuma a aske. Shike nan kowane sati dai za a yi gyaran gashi. Bayan sati biyu kuma a aske shi. Wai haka ake kula da gashi. Saboda komai ya tsaya, shap kuma ya yi kyau.

Eh ana lallube wa da bargo sosan gaske ma ana lallube wa da bargo. Wannan ya danganta da, eh yanayi, in lokacin sanyi ne za a laluba, in ba lokacin sanyi bane ba za a lalluba ba. So ana lallube wa da bargo kam in dai dan tawannan ne.

Ni tana yi amma matsalar daidaita hasken nan shine idan dare, indareyayi hasken yana ɗan yowa kaɗan so, Dole sai ka ɗan sa hannu ka rage shi gaba ɗaya saboda eh hasken kay yayi yawa a ido haka ne.

Kai akwai wanda baya son tsaro ne? Ai ba ma da dare, ba kowane lokaci ƙofan ma akule yake saboda tsaro. Gaskiya muna rufe ƙofa don tsaro kowane lokaci. Sai an rufe ƙofa don tsaro. Haka abin yake kam, rufe ƙofa.

To, wannan tambayoyin na ku de ni ban gane wa. Aka haife ku,? Ban gane ba aka haife mu mu nawa ne? Ai ni kaɗai ne, ni kaɗai ne ai. Inkuma tambaya ya fito cewa, a wane wata aka haife mu, yana nufin ni da wane kenan. To ni kuma ni kaɗai ne. Kuma ba wata ɗaya aka haife mu, ni da wanda nake tare da shi ba. To kaga idan na ce wata ƙaza ai, ya zama ban ansa tambaya ba kenan.

Duba saƙonin aiki kuma yana da adadin da ake duba shine. To ai a awa ɗaya ma sai in duba sau uku ko sau huɗu in dai ba lokacin bacci ko lokacin wani abu ba. Duba saƙonni ai abu ne da kake yi ko wana lokaci, ko wana lokaci sai ka yi shi. Eh.

Ina yin kiran bidiyo ma sosai ma ana meeting. Kuma idan kana ɗan nesa kana so ka gaisa da wanda aka ake so a gan juna, sai ayi bidiyo. Wannan ah, ay abu ne na yau da kullum. Yau da kullum muna kiran bidiyo ai dole ne kusan dole ne. Wadannan yana taimakawa ka ga wanda kake magana da shi shi ma ya ganka a gane.

La la la la la. Siyan kaya ta yanar gizo ai na ma fi siya a yanar gizo fiye da yadda nake siya a zahiri. Nafi siya a yanar gizo saboda akwai wasu abubuwan da daka zagaya kaje ka siye su, gwanda kawai ka siya a kawo maka. Sai dai kuma idan abu ne da kake so ka duba ingancinsa da mene da sauransu, dole sai kaje ka duba ka siya ka dawo.

Ba irin tsintsiyan da ba a amfani da shi. Na kaman sharan palour da kafet, wannan me na tura wa ban san sunanshi a Hausa ba, na tura wa amma kaman sharan ƙasa haka, akwai tsintsiyan gargajiya da ake shara da shi. Shi kuma sharan eh tiles da sauransu, akwai tsintsiya mai hannu na hannun ƙarfe da eh wurin sharan robobi, tsirara-tsirara na tsintsiya da ake amfani da.

Ba, wana irin biredi kamar ya. Eh na dai san akwai biredi mai suga, akwai mai ɗan gishiri gishiri, akwai mara suga kuma sannan akwai kame, mai kayan itace a ciki. To kaga ni ina cin mai sigan amma akwai zaɓi waƴanda sugansu bai yi yawa ba. Sannan kuma ina cin mai kayan itace. To biredin da na san eh sune biredin da nake so kenan kuma su nafi ci.

Ina son yin hula sosai kuwa kowanne iri. Ina son yin facing cap, ina son yin pickup, ina son yin hulan gargajiya, ina son yin hulan Musulunci, ina sa hula kowacce iri. Eh, kowace irin hula depending on kaya da occasion da kuma taro da abin da zai sa ayi.

To ka je mai aiwatarwa, ka yi daka kalla ya kwantan maka da hankali. Kada za ka ji daɗin sa ido kayan kwalliya, labule mai ɗaukan ido, kujeru masu kyau. Kowane daidai wani abun da ka san eh zai kwantan maka da hankali. Kana jin daɗin kalan shi tun yaushe nake zuba ɗaki.

Eh ina amfani da ruwan rijiya, duk da ina da borehole a gida kuma inada rijiya so ina amfani da ruwan jijiya sosai. Ina amfani da ruwan rijiya sosai kuwa sosai sosai bama wai muna amfani, muna amfani da shi kam.

Eh ina kallon taurari sosai. Ina yawan kallon taurari ba ma wai sau ɗaya, sau ɗaya ba. Taurari abu ne na aiwatarwa, abu ne da zaka kalla ka ji dadi, abu ne da hankalinka ya tashi. Zaka ɗaga ido sama kana kallon wata da taurari, hankalinka ya ɗan kwanta kaɗan. Taurari abu ne masu kyau.

To, ƙungiya wacce iri, aiki wace iri, tambayoyin dai da akeyi a nan, ni ganinake kaman tambayoyin basu cika ba. Eh amma in ana nufin ne yaya ake aiki tare da mutane to alaka mai kyau shine muƙullin aiki tayi kyau. To in kana da alaka masu kyau da abokan aikinka ko wa'anda zakayi aiki dasu, aiki zeyi kyau.

Eh akwai abin da muke kira monitoring and evaluation. Ana yin aikin ana bibiyan shi sau da ƙafa yadda ake yin shi, kuma sannan idan an kusa kammalawa sai a duba a yi evaluation in shi ya ingancin shi. Idan ya biya to in bai biya ba sai a koma a gyara.

To, idan ana aiki akan waya ne, to kaga, eh, dole kana kan wayan ko wana lokaci. Idan kuma aikin ba akan waya bane, in akan sauran abubuwa ne, in kuma aikin takarda ne da zaka yi da abubuwan rubutu, to wa'annan daban. Amma in dai aikin waya ne, to ko wana lokaci ai ana kanshi dan a yi.

Eh, kowane sati, so ɗaya a sati. A kankare farce a yanke a kyau, sai dai abu ɗaya bana ba masu, eh zagaye yankin farce. Ni da kaina nake kula da farce na, na kafa da na hannu kuma so ɗaya a sati.

Toh akwai kafofin, eh yaɗa zumunta kamar su eh social media sannan kuma akwai wallafa labarai a jaridu. Sannan kuma idan abune da ya shafi ‘yan cikin wurin aiki da za a yi sadar da su ko a sanar da su wani abu akwai emails da WhatsApp groups.

Am maganan addu'a ba magana a ce kullum ba ne. Shi maganan addu'a magana ne da za a ce kana addu'a ko wane lokaci. Saboda in aka ce kullum sa ya zama kaman sau ɗaya ne za ka yi addu'a a rana. To shi ko addu'a ai abu ne da ka ke yi ko wane lokaci. Ka motsa ka yi addu'a, ka tashi ka yi addu'a, ka zauna ka yi addu'a.

To tafiya zuwa wurare tambayoyin ku ba su cika. Yanzu in zan tashi daga inda nake in je in zagaya, ai dole da ƙafa zan je. Idan zan tashi daga inda nake in je bakin titi, abu ne zan siya ai dole da ƙafa zan je. Amma in zan tashi in bar gari ka ga dole zan shiga abin hawa. Idan tafiya mai nisa ne, eh, garin da zaka je yana da nisa dole jirgi zaka nema. To tambayan a ce da ya kake zuwa wurare bai cika ba. Amma ta ya a-a-a ce da ya kake zuwa wurare masu nisa ka za?

Eh, shekarun baya kan ba na fita sai da tabarau lokacin ana youthful age. Amma yanzu tabarau akan sa shi sama-sama ne da yake ba, ba tabaran da aka ba mutum a asibiti bane. Tabarau ne kawai na kwalliya fashion, ba wai tabarau bane na asibiti.

Eh, in dai kwanciya ne ba maganar kwana ba yanzu. In dai kwanciya ne da rana a ƙasa na fi son kwanciya. Amma maganar kwana da daddare a gado nake kwana. Amma da rana nakan kwanta a ƙasa jefi-jefi. Eh sosai ma dai ba ma wai maganar jefi-jefi ba. Nakan kwanta a ƙasa sosai.

Me nake yi don ƙara aiki? Ya za'ayi in nemi ƙarin aiki? Eh, in dai ba ƙarin kuɗi zai biyo ƙarin aiki ba. In dai ƙarin kuɗi zai biyo ƙarin aiki shine ake neman ƙarin aiki. Eh, amma in ba ƙarin kuɗi zai biyo bayan ƙarin aikiba, ai ka ga babu amfanin ƙarin aiki.

Eh to, in dai corporate kaya ne dole a sa belt toh kullum in dai har kayan da na sa zan sa belt amma in bashi na sa ba, in kayan gargajiya ne, in kayan gida ne, in kayan mene ne duka bana sa belt Wasu kuma kayan kaya ne da they are already fit sun shige sun riƙe daidai ba sai an sa belt ba.

A'a, ina ma na ga farce, balle in ci je. Ban ci za farce. Ni kowane sati nake gyaran ƙumba, nake gyaran farce. To ka ga babu ma farcen ci, balle har a ci. Sai in da ma ka kai shi girma a wurin nema za ka fara tunanin ma bari ka ci farce.

Eh bazan ce na ƙware ba amma kuma bazan ce bana tuƙin mota ba. Ba ƙware ba ne amma ba waye, ba waye bana yi ba. Hmm, ni eh zan sa kaina a cikin mai koyo. Eh ni mai koyo ne.

Sau nawa na ke share ƙura? Sai ƙura ya fito ai sannan mutum ya share. Inda ba ƙura ina maganan sharan ƙura. Sai inda aka samu ƙura kuma ƙura yayi yawa sannan mutum ya fara maganan sharan ƙuran shi. Eh haka ne.

Wayar hannu mana, wayar hannu da ita nake amfani. Na fi son amfani da iPhone. Tun da nake ma da ita iPhone nake amfani. Dun na gwada amfani da Samsung sau biyu kuma na ji daɗin amfani da shi amma da ya ke sabo, na saba da iPhone.

Da yamma kamin in kwana, ɗan hutu mana an gama gogwarmayar rana. Yamma ta yi hutu kawai ya rage a kwantar da hankali a ɗan huta. Shi ke nan, eh haka ne. Shi yamma dama lokaci ne da za a ɗan haɗu da ƴan yanuwa, a ji me ke faruwa, mene ne ya faru, me za a gyara, me kuma za a yi.

Eh shi ma dai iyo, zan ce ba sosai ba. Dan gaskiya ba cika shiga ruwa nake yi ba ma ban yi halin iyo. So ba zan ce na ƙware ba kuma ba zan ce eh in ta kama ba zan yi iyo in fito ko wane abu ba. Eh to ba wai na ƙware ba amma kuma ba wai ban iya ba.

To in kan ta aiki shine a yi shi akan lokaci, a yi shi yanda ya kamata kuma a yi shi yanda ƙa'idoji suka ce a yi shi. Shikenan ai in dai aka haka kuma ai an gama aiki ba wai wani abu bane mai wahala ko kuma wanda sai an yi jani in jaka a kai.

Katin kasuwanci, ban gane katin kasuwanci ba. Amma duk wani kati da ya kamata a yi sannan a yi siya da siyarwa a kasuwanci, ai mun yi shi kuma muna da shi. To wannan ba wai wani abun ta da hankali ko mene ne wane sunan shi mun yin shi kuma muna da shi. To ai ya zama abu ne mai sauƙi. Ehem, muna da license, muna da komi da zamu yi duk abin da muke don shine ma mai muhimmanci ka tabbatar kaya abu akan ƙa'ida.

Waya, waya na, na cika a jiya. A'a wasu tambayoyin ne ni ba wai gani nake yi ba. Ajiya ta me? Eh, Gaskiya ya kamata a nemi mutane da za su gyaggyara tambayoyin nan. Don gaskiya yanda aka yi tambayoyin nan sai mutum ya yi magana a kan su kawai amma ba wai don tambayan ta cika ba.

Rike riga a aljihu. Ya za'a yi mutum ya ɗauki riga ya rike ta a aljihu kuma? A'a, bana rike riga a aljihu. Eh, bana rike riga a aljihu. Sanya riga nake yi a jiki kuma ina sa riga mai aljihu in dai har abin da tambayar take nufi kenan.

Baƙi? Eh, baƙi ne idanunmu. Shi ke nan. Launi idanun baƙi ne. Mu ba masu ido kamar na mage ba ne ko idonni kamar na mazuru. Idonmu baƙi ne na kowa yanda ya kamata yake. Launin da ido mu yake siyana.

Toh yaran mu dai su ke wasa. Mu dai abin da zamu ce shine mun ba su wurin wasa, mun samo musu kekuna da abubuwan wasa su yi wasa a waje. Kuma suna wasa bisa ga duhun manya. Akwai wanda zai ɗinga hangensa daga nesa, aƙwaɓi wanda zai yi kaza, aƙwaɓi wanda zai yi kaza. Saboda kada a ɗinga samun kur wurin wasan su yaro ya ji ciwo ko wani abu. To muna dubawa sosai. Amma mun ba su wasa su yi saboda da muka yara mu ma mun yi wasa.

Eh, shi QR namba ne, ba code bane ba scanning ake yi ba. Muna scan da scanning QR mana sosai ma sosai nesa ba kusaba. Ai kana da QR scanner, kana gani ka yi scanning kawai. In na biyan kuɗi ne ka biya, in kuma na duba information ne ka duba. In ya kunshi wani eh addressing, yanar gizo ne shi ma ka duba ka shiga bawan da ba ya.

Shaƙatawa dai bai wuce akwashi iyali, akwashi yara a tafi wajen hutawa, A ɗan sha lemu, a ɗan sha mene ne, a ɗan huta a kwantar da hankali saboda time to time shi mutum ai yana neman yayi refreshing memory a ɗan sake. Kwantar da hankali don a ɗiba wasu ayyukan azuba.